Eh to ina mike jiki da safe. Wato mike jiki da safe, ita ce idan ka tashi, ka goge baki, ka wanke fuskanka. Abin da zaka fara yi shine na ɗaya. Akwai abinda nake kira, ana kiran shi setup. Wanda suna cika zuwa wurin motsa jiki, su suke gane abu. To, ta haka ya zama wajibi ne, ya zama wajibi ne idan ka tashi, dole ne jikinka zai gaya maka ka mi ƙe, domin samun sake wa ta miƙewa zai sa ka ka samu ƙarfin ka tashi ka yi abubuwan da ya kamata. To a haka, ni na samu lokacin nayi abun da ana kiran sit-up da abun da ana kira push-up. Push-up nan yana buɗe jiki yana gyara maka yanayin zaman jikin ka. Domin ka samu ishasshen lafiya, ka biyawa kanka buƙatar yanda zaka iya yi. Wato miƙe jiki da safe yanada kyau, yana taimakin jiki sosai. Abinda ke nan ina buƙatan gaya maka na ɗaya kenan.

To kamar mutum kaman ni, wanda rayuwa na yana zagaye da aikin na'urar gizo. Banda lokacin zaɓen wanne ɗaya lokacin da zan dannan waya na. Wayana daga zaffe har yamma tana nan ina amfani da ita. Idan na ajiye wayana a kan banyi aiki da ita ba, banyi amfani da ita ba to ya zama kenan ina da wasu ayyuka a gaba na ko kuma ina ƙoƙarin inti cajin wayana. Dalilin kenan. Amma wayanawa musamman tana hanuna ne ina aiki dashi. Wannan ne kuma zarafin da aka samu ace to kana nan ka kula da waya.